Me kake saya daga kasuwa? Nakan siya abubuwa daga kasuwa kama da su: tarugu, da tattasai, da doya, da riga, da wando, takalmi, da ɗan kamfai, da har ma da sauransu.

Kana karatu kafin ka kwana, kwana wato bacci kenan. Nakan yi karatu mana. Ai sanda ina makaranta ma na kan yi karatu sosai sosai saboda ƴan ɗakin masu kan tafi su bar ni a ɗaki ni kaɗai in ta karatu. Ina karatu, ina san batu ni kaɗai. Idan kuma bacci ya fara kwashe ni, nakan kwana, na tafi bacci. Amma in ba haka ba.

Kana fi son hawa hawan matakala ko lift? To ni dai ba na ce ba amma idan mutum zai samu abu mai sauki, taya zai je wa mara sauki. Ai lift abu ne mai sauki matakala amma kuma ni gaskiya ni mutum ne mai tsoro. Ba lalle na iya hawa matakala ba gaskiya dan ina da tsoro gaskiya. Ina da tsoron bene.

Sau nawa nake share gida? Wannan wace kalar tambaya ce? Ai sau nawa nake share gida ya danganta daga irin wane irin gida ne kuma ya danganta wane irin tsintsiya aka samu. Idan na samu tsintsiyar laushi, kun ga tun da shi yana da laushi nakan iya share gidan mako sau talatin ne. Amma idan na samu tsintsiyar kwakwa mai ƙarfi.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare a jirgin sama, sannan wani sa'in ina zuwa a mota, wani sa'in je a private jet ina, wani sa'in kuma ta train station nake bi. Wani sa'in kuma in na ga bazan iya ba kawai sai in yi trekking saboda exercise.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidajen fim. Gidajen fim kala kala ma. Wannan ma ba za ku yi tsammani zan iya zuwa ba. Saboda, saboda kallon fim ina barin ƙasa ta Najeriya in je wata ƙasa, in je in kalla fim. Kuma gaskiya ina jin daɗin zuwa wurin nan yau.

Kana sa hula? Eh ina sa hula. Amma ina sa hula kala kala ne. Ina sa ƙube, ina sa p-cap sannan ina sa normal hula irin normal hula wanda aka yi shi da yadi. Ina sa hulan sarki crown kenan.

Yaya sa hannu naku yake? To, ni dai gaskiya yadda sa hannu na yake sai na fara da last name ina wato Turaita. To, T ɗin zan ɗauko. Dan na ɗauko T ɗin sai in lanƙwasa ta. Gaskiya ba za ku gane ba dai sai na rubuta muku dai.

Wane launi bangon gidanku, bangon ginku, bangoginku suke? To launin bangoginmu akwai launin ja, akwai launin kore, akwai launin bulu, akwai launin finkiya.

Me kake shirin yi a karshen mako? A kowane karshen mako nakan shiga kasuwa inje inyo siyayya. Wani lokacin nakan je in siya mota, wani lokacin in siyo jirgi, wani lokacin kuma in siya gida. Duka in deɓo su in zuba su a cikin aljihuna. Wannan shine shirin da nake yi a kowane karshen mako, kuma hakan na da anfani.

Kana fi son zama ko tsayuwa? A'a, wannan wace kalar tambaya ce. In ba daƙiƙanci ba, ta ya za a yi inzaɓi tsayuwa akan zama? Kun san fa cewa zama shine abin da ake yi idan lokacin da mutum ya yi aiki ya gaji, sai ya ɗan zauna ya huta ya fi da rayuwarshi. Shi ko tsayuwa kana cikin aiki ne fa. Ga rana ga zafi.

Me yake baku ƙwarin guiwa a aiki? Ni dai yawanci idan ina aikina, abubuwan da suka fi bani ƙwarin guiwa shine in ga muna aiki tare da wani kuma in ga ban samu wani miskila ba a cikin aikin kuma ya zamana an bani kuɗi. Idan aka bani kuɗi, aiki ina yin shi a cikin lokacin yadda ya kamata. Amma idan ba a bani kuɗi ba, nakan ji wani irin tausayi.

Me yake ba ku ƙwarin giwa? Me yake ba ku ƙwarin, kana fison kofi ko shayi? Eh ina fison kofi, sabida gaskiya zan ce ina fison shayi. Saboda shi kofi wani abu ne wanda ake shan su idan an gaji haka kuma ana ba jin kasala. Amma kuma shi shayi ai shi ne yafi daɗi.

Me kake yi don ƙa-kara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine nakan je, um, ƙara wa kaina aiki wani lokacin kuma idan na zo na ga aikin ya riga ya ƙaru. Don haka nakan tsaya in natsu in gani me yake faruwa kuma in ce in tambaye mutum, in ce, "Kai wa ne? Me kake yi ne?"

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. Ai zuwa wurare da wuri yana da muhimmanci sabida idan mutum baya so ya zama ɗan Africa mai wato African time kenan, yana da kyau duk inda za ka je ya za mana ka je da wuri sabida mutane za su fi ganinka da muhimmanci. Amma idan ba ka je wurare da wuri ba, ai wani irin kallo za a dinga yi maka.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Hmm, gaskiya ne wannan tambaya haka. Ai ina kwana a gado sosai kuma, amma dai a da nakan kwana a ƙasa ne, amma daga baya, na koma ina kwana a gado, sabida shi kwana a gado, gado zaka ji shi da laushi da kuma tattausa, shi kuma ƙasa zaka ji da ƙarfi.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo amma kuma wani lokacin na fi kallon talabijin. Saboda shi rediyo yana, yana da wani abu idan ka saba da shi ba za ka iya dainawa ba. Saboda haka sauraron rediyo na da muhimmanci a wani lokacin musamman ga tsofaffi da kuma yara masu, umm, tasowa.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna sosai wani lokacin, saboda ni mutum ne ma'aboci ɗaukar hotuna. Wani lokacin na kan son ɗaukar hoto a waya, wani lokacin nakan ɗauka, ah, ta camera haka da sauransu. Amma dai abinda nasani shi ne, ko kwana ki ma da muka je gorin wani biki, mun ɗauki hoto.

Kana son cije farci? Eh, wani sa'ilin ina son cije farce musamman idan ƙumbata ta taru amma ba ko da wane lokaci ba. Eh, musamman idan na zauna ba na da aiki ne, ina cizon farcena sosai.

Kana fi son fanka ko AC? A matsayina na mai kuɗi, na fi son AC. A matsayina na talaka kuma na fi son fanka. Ku san abun shi ya dangantace daga irin, ah, personality din mutum. Saboda irin mutum, masu kuɗi dayawa suna yawan sa AC a gidansu kuma yana bada ma'ana ƙwarai da gaske. Kima fanka ga shi nan dai muna sam baya da sama. Kamun zai juya kamun bazai juya ba, ga shi nan.

Menene lambar ku mai albarka? Ban gane wannan tambayar ba. Menene lambar mu mai albarka kuma to albarka dai yi abune wanda ake so. Lambar ku da kuke magana ban san ta ba. Wannan shi ne gaskiyar magana. Saboda idan aka ce ma mutun lambar ai zai fara tambaya shin lambar gida ake magana ko na asibiti.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Maƙwabta suna yabawa ƙwarai da gaske da muke zama da su. Su da kullum idan na fito kullum da safe nakan zuwa gidan maƙwabtan mu in je musu shara gabaɗaya, in share musu gidansu tas, in ɗiba musu ruwa, na dafa musu abinci, yi musu komai, in goya su, in goggoya su, in kai su makaranta da waye, sannan ni ma sai in koma gidanmu.

Kuna da WiFi a gida? To, ya danganta da wane irin gida muke da shi. To muna da WiFi wani lokaci mukan ɗan kunna shi muyi amfani da shi akoda, akoda yaushe. Kuma shi WiFi kun ga idan aka sa data a ciki za a sha browsing mai yawa. Idan kuma aka sa ɗan ƙanƙanin data ana samun sosai. Wannan shi.

Wane gudu na fanka kake fi so? Wane gudu na fanka nake fi so? Ina so in ga fanka an sa ta a number three, saboda number three shine yake bada iska yadda ya kamata. Amma number one ɗin nan, a ko da yake ni nafi son number ten. Saboda number ten shine yayi ma yafi number three. Wani kuma an shiga babin hauka kenan, indan aka sa number ten. Saboda shi.

Yaya wurin aikin ku yake? Gurin aikinmu yana da girma sosai kuma akwai mutane da yawa. Mutane da suke wurin aikinmu sun kai mutun dubu miliyan. Kuma muna aiki cikin lumana. Kuma wurin, wurin aikin na mu ba matsala ana baza capacity yaada ake so. Kamar yadda Khadija ta ce capacity wannan shine.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Botukai nawa muke da su a gida kuma. To a gida muna da bokiti guda saba'in. Ko wanne a cikinsu na kan zuba ruwa a ciki da safe idan na tashi. Sai na je famfon wani gida a unguwar mu da ake kira shi famfon Goge. In je in cika su da ruwa ina ɗauko wa ina kawo wa ina nishi. Wannan shi ne.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh mana! Waisau nawa za ku min tambayi ni. Kun tambaye ni ya fi suna wance ina da fanka nace muku ina da fanka. Yanzu za ka gama ga fankan nan a sama. Fari mai fat fanka ne mai kyau kuma a rufin ɗakinmu yake. Kuna, kuna ta wani shirme sai ku taba mutane wasu tambayoyi marasa kan gado. Haba don Allah fanka dai fanka ne.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a mako kamar sau biyu a kowane mako. Kuma taron da muke yi ya shafa, ya hada da taron birthday, taron suna, taron biki, taron hauka, taron kuma mene ne ma insha Allah mukan yi su. Saboda ita lamarin rayuwanan sai ana yi, ana yin taro a kowane mako.

Yaushe kake farkawa kullum? A kullum. Koda yaushe ina farkawa da misalin karfe 5:00 asuba na tashi don in je inyi sallah a wurin ubangiji na sai mu fito waje mu fara wasa. Daga nan ina fara yin exercises ina daga nan sai yin abubuwan da suka kamata.

Yaushe kake yin wanka? Kai gaskiya ne? A'a kum mun ɗaya kum mun ɗaya. Yaushe kake yin wanka? To ni dai nakan yi wanka sau ɗaya ne a shekara sabida da. Al'adan garin mu ne idan mutum dole sai mutum eh mukan yi wanka sau ɗaya a shekara kuma idan muka tashi yin wankan ma.

Kana cire takalma a gida. A dik lokacin da mutum zai shiga gidan shi dole ya cire takalma sabi da. Idan bai cire takalman shi ba, taya zai yi da shiga gida? Kuma idan bai cire takalma ba, ai guri zai yi datti koh. Saboda ai gurin bazai bada ma'ana abin da ake so. Shi yasa idan mutum zai shiga zai cire shi.

Sau nawa kake share gi ɗakinka? Ni dai mutum ne mai tsafta sosai. Saboda haka kullum da safe idan na tashi nakan share ɗakina. Ina share ɗakin ka kamar sau uku a rana. Saboda haka nawa ne, nawa, nawa ne mutanen da za ka ga ba sa share ɗakin su? Amma ni dai idan na tashi da safe.

Yaya kake son zama? Ina son zama ne a ko da yaushe, kamar yadda ya kamata. Ina son zama a fance, ina son zama a tsaye, ina son zama a kan kujera. Saboda haka ina son zama a wurare sosai sosai. Shi sa ni ke buƙatar.

Kana shan madara? Eh"ina shan madara ako dayauhe, sabida shi madara idan kana shanshi yana karama maka ku zare ajiki. Musamman ma idan aka samu madaran shanu idan ka sha, shan shi yana da mahimmanci saboda shi yana, ana iya ma iya sashi a cikin shayi, ana sashi a biredi, ana sashi a.

A wane wata aka haife ku? Ni an haife ni a watan Yuliyu shekara ta dubu ɗaya da casa'in da tara da shida. Sabida haka watan da aka haifi mutum ya danganta ga irin wane irin mutum ne shi da kuma a ina aka haife shi. Ni dai an haife ni ne a watan.

Wane fure kake fi so? Ni ina son fure mai ruwan hoda da kuma ja. Saboda shi fure yana da iri-iri da kala-kala. Akwai wanda ake ba budurwa, akwai wanda ake ba wa masoya kuma shi fure dai yana nan. Akwai wanda yake da kamshi akwai wanda ba shi da kamshi, akwai mai ɗoyi akwai mara ɗoyi, akwai mai wari akwai.

Kana cin salati? Eh mana Ai salati abu ne mai kyau kuma ganye ne wanda ake amfani da shi a cikin abinci kala kala iri iri. Musamman ma ba salati kaɗai ba har da kabeji da kuma lettuce. Duka suna da amfani a jikin ɗan adam. Musamman ka zuba su a cikin shinkafa, ka haɗa su da bama.

Kana iya tsalle, tsalle igiya? E mana, ayi tsallake igiya abu ne mai Un due cewa waɗanda suke aiki ne suke iya tsallekewa. Amma wadanda basa iya tsallake igiya, igiya ayi, anyin shi ne saboda a yi shanya a kan shi ba ayi shi don ayi tsalle a kan shi ba. Sai dai masu yin shi a matsayin wasanni dai kam suna iya yin sai tsalle a kai su tsiro akan igiyar.

Kana tafiya da sauri ko kuma ba ka tafiya da sauri. In dai gaskiya mutum ne dogo, ni dogo ne kuma kusan duk inda aka ce muku dogo sai ka ga yana tafiya da sauri. Saboda shi dogo mutum bai cika yadda aka ce yana tafiya a hankali ba, sai da sauri. Su kuma wancan mutanen ban san me maganan me suke yi ba, sun ishe ma mutane.

Kana fikicin tufafi? I mana, ina fikicin tufafi, duk da cewa ban san me kuke nufi da kalmar fikici ba, amma ni de abin da na sani shine fikici ina yinshi kuma wani lokacin nakan ɗanyi shi ne lokaci bayan lokaci ba tare da na samu wani wata ƴar matsala ba. Wannan shine bayanin, shine kawai.

Wane irin miya ka ke fi so? Ni ina son miya wanda aka yishi da ruwan ganye da kuma teba haka. Saboda haka miya yana da mahimmanci idan za'a ci tuwo da Amala da Tuwo da Teba. Shi ya sa ba ma buƙatar mu ga miya ruwa-ruwa ko yayi ɗoyi-ɗoyi ko yayi wani kala. Ba abune wanda ake so ba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Mafi akasarin lokuta idan na yi abin da ya kamata, na fito kasuwa, na yi shara nakan yi ciniki. Idan kuma ban yi abubuwan nan ba, kwastoma basa zuwa. Saboda haka ciniki a ranan babu. So! Ciniki yakan zuwa ne a koyaushe a yanayin da mutum ya fito ra.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh, aikin dai ya danganta. Idan aiki ne na wanda ya shafi gadi ba za su ka sa uniform ba amma kuma idan kun san idan ba gadi bane dole ne za a sa uniform. Akwai yawanci masu gadi da masu yankan fulawa da masu waye, idan kuka yi suna sa ɗan kamfani ne da kuma wani irin rigar.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Kaji abin kuka. To, anyi ni dai gaskiya bani da lema amma kuma lokacin ruwa wani lokacin akwai lokacin da dai naje kasuwa aka fara ruwa da na duba na ga bani da lema sai na samu wannan ledan da ake abunnan na siya na rufe kai na da shi kuma har na dawo gida lafiya.

Nawa ruwa kake sha kullum? Eh to a kowace rana nakan sha ruwa kamar jar ka sha takwas haka. Saboda yanayi na rayuwa kuma kunga akwai yanayin zafi, Kaduna da zafi sosai. Nakan sha jarkoki sosai saboda duk sha ɗaya nakan sha kamar jar ka ɗaya. Shi yasa za ku ganni lokacin you know za ka ga banda matsala da ruwa.

Yaya kake jin hayaniya? Hayaniya yana da tasiri a ƙwaƙwalwa ƙwarai da gaske. Don idan ka je guri ka ga ana hayaniya, za ka ji gaba ɗaya babu daɗi kuma hayaniya ba ta da daɗin ji ne kawai. Gaba ɗaya sai ka ji ka takura, za ka ji ka babu, za ka ji ba ka samu natsawa ba ka. Shi yasa an fi so a yi shiru.